A gaskiya a rubuce mafi yawa dariya takan bayyana. Wajen rubuta hahaha misali idan ƙila zancen ya baka dariya, kana iya rubuta hahaha ko kuma ka tura emoji mai alamar dariya ko alamar murmushi, ma'ana abin da akai ya burge ka. So a rubutun Hausawa, aaah ƙa'idodin rubutu duk ɗaya ne da na Turanci babu wani bambanci. Ma'ana akwai alamar motsin rai, akwai alamar tambaya. Misali idan abu ya daɗaɗa maka, zaka iya rubuta hahaha idan kuma bai daɗaɗa maka ba, akwai emoji da zaka tura na nuna cewa abin nan bai yi ba. So duk a rubuce muna da waɗannan, mun-muna amfani dasu wajen rubutu ko isar da saƙo, abin da ya faru ko abin da aka aikata.

Eh to, a gaskiya na fi son tufafin auduga fiye da na siliki. Siliki yana da zafi sosai amma auduga akwai sanyi ko zufa kayi zai wuya ya nuna a waje. Shi a banbacin auduga da siliki. Siliki kuma babu inda iska zai ratsa ga nauyin da yake da. A gaskiya mafi yawan mu nan a da yake ana muna zafi sosai. Gaskiya mun fi son tufafin auduga. Tufafin auduga gaskiya sun fi daɗin sawa da, da kuma laushi ba tare da takura ba idan kana aiki dasu.

Eh to, a gaskiya da inda an ka hito ba asan ayi amfani da injinan noma ba wajen. Injuna a gona domin sauƙaƙawa wajen aiki. To a yanzu da zamani ya canja an samu technology mai kyau. A yanzu gaskiya, ah hatta yawan abincin da ake nomawa ya ƙaru saboda samun ingantattun kayan aiki kamar irinsu tarakto da sauransu, da planter, da harvester, da sprayer. To yanzu da sai ka. Komai. Komai duk aikin da za ka yi na gona da hannu za ka yi shi. To yanzu aiki ya sauƙaƙa. To samun wannan cigaba gaskiya ya sauƙaƙa ma manoma sosai wajen shawo kan matsalolin noma da akan fi. Fuskanta.

Ah gaskiya zai zama abin, abin al'ajabi kawai daga kwantawa kawai sai ka samu kanka a wata ƙasa. Gaskiya abin da za ka yi marmari, za ka yi marmarin abincin ka na al'ada wanda zai wuya a same shi can. Kuma zai ɗauki lokaci kafin ka manta da abincin, da abincin da ka saba da shi a ƙasarka. Ah gaskiya duk wanda ya bar ƙasarsa ya je wata ƙasa sai ya ɗau lokaci yana marmarin abincin gida. Sai dai in yayu sa'a ƙila ta kan iya yuwa akwai, akwai mutanen ƙasassa a wannan ƙasar ƙila ko suna da nau'ukan abincin da suke sayarwa saboda akwai ƙasashe da dama waɗanda akwai ƴan wasu ƙasashe waɗanda suke sayar da sai da local food na wannan ƙasar a wannan a waɗannan guraren. To ka ga zai iya sauƙaƙa ma mutum domin samun abinci ya ɗibi marmarin kewar abincin gida da yake yi.

A gaskiya, al'adun Hausa suna yaɗuwa sosai ta sanadiyar, ah, kallace-kallacen fina-finan Hausawa da Kannywood ke yi da kuma sauran, da kuma sauran masana'antu waɗanda ke, ah, ke nuna fina-finan Hausa. A gaskiya wannan ba ƙaramin ci gaba ba ne ga al'adar malam Bahaushe. Mutane na wasu ƙasashe irin ƙasa, wasu ƙasashe kamar suka haɗa Amurika, Ingila, China su, su kan iya kallon fina-finan Hausa ba tare da wata matsala ba. Kuma bayan haka ko ba a TV ba kuma ko a YouTube irin, irin kana iya sa suna ka zaɓo fim ɗin da kake so ka kalla a YouTube a sauƙaƙe ba tare da ka sha wata wahala ba. To a hakan zai wuya ka iya manta wa da al'adu da ɗabi'u na malam Bahaushe. Yau da gobe kana kallon irin abubuwan da ke faruwa. A gaskiya babban ci gaba ne ga, ga al'adanmu ta malam Bahaushe da kuma iyarenmu.

Eh to, gaskiya kayan gida misali abin da ya shafi tufafi, ahhh, kayan abinci, ahhh, masamman ma kayan abinci suna da ɗakin su daban inda muke sa su loka kowane kalan abinci da wurin ajiye shi daban. Abinci wanda ke zafin lalacewa akan sa shi a cikin fridge a sa shi domin kada su lalace. Ahhh, sannan sutura kuma akan sa su cikin drawer daban, kowacce sutura daban. An wasu na sarƙafe wa a sarƙafe su wajen su daban waɗanda za'a layanta su a kan drawer za'a layanta su. Sashen abinda ya shafi takalma suna da wajen ajiye su daban. Duk wani abun da ya shafi, eh, kayayyaki culinarys na cin abinci da sauran su suna da sashen su daban inda ake ajiye su. So a hakan kayan za su kasance a natse, kuma yara masu yawan ɓanna suma za'a sa masu ido dan kada su zo su yamutsa kayan da aka shirya.

Eh to a gaskiya ne, ba a koyaushe nake cin abinci a waje ba. Mafi yawa a sati bai wuce in ci abinci sau biyu a waje ba, ko shi ba ni kaɗai ba tare da iyalina. Misali, ranar da nake so mu ci abinci a waje, zan ce kada a yi abinci da yawa, a yi abincin da zai ishe mu darana ƙawai. Na yamma kuma za mu je tare, mu je mu ci. Uh, sannan kuma idan na je aiki, wannan da yake ba a gida nake ba, a nakan dan tafi da abinci na daga gida. To mafi yawa dai ban cika sayan abinci a waje ba, dan ban san yanayin masu dafa shi ba, ban san tsabta su ba. Su yana daga cikin dalilin da ya sa ban cika, ban fiye cin abinci a waje ba.

A gaskiya, abin da ke riƙe iyali har abada duk bai wuce son juna da ƙaunar juna da riƙe alkawari. So waɗannan halayen suna daga cikin abinda ke riƙe iyali har a bada mafi yawa tsakanin, tsakanin ma'aurata. Idan ma'aurata misali kunyi aure ma'ana zo mu saɓane sannan kuma zo mu gyara so yau za a faranta maka gobe kuma za a baƙanta maka. So haƙuri shine abin da zai riƙe zaman ku har abada.

To, a gaskiya muna tashi da wuri. Mafi yawa ba mu wuce lokacin tashi. Da ƙarfe huɗu tayi an rufe aiki kowa zai wuce gidanshi. Kuma dalilin da ya sa mafi yawa aka makara a wurin aiki, idan akwai aiki ko za a yi wani programme to wan lokaci, idan programme ya wuce lokaci dole kowa yayi haƙuri har a ida. Wani lokaci yakan kai ƙarfe shida ba a ƙare ba. Ko fiye da haka, ya danganta daga yanayi.

A gaskiya ba ma yin wani special abinci wanda wai dan baki sunzo susa mu chanza, saboda duk abincin da mukeyi abinci ne mai kyau mai daɗi to duk abincin da muke da kuɗurin yi a wannan ranan ko akwai baƙi, dole shi za mu basu. Illa kawai ƙari za a yi fiye da yadda ake dafawa domin baƙi su samu. Aaa, ba ma canza wa kowacce rana da nau'in abincin da ake mana. To waidan baƙi za su zo suma dole shi za su ci. Sai dai idan ɗaya daga cikin baƙin kila baya ra'ayin abincin da aka yi, to wannan muna iya sayo masa. Ya faɗi me yake so a je a sayo masa a waje a kawo masa.

Eh toh mafi yawan tsofaffi gaskiya ana nuna musu yanda zasu riƙa amfani da waya. Mafi yawan wayoyin da ake basu wayoyi masu keyboard, keypad ake basu, wadda ake wadda ake da wajen tattaɓawa, ƙarama waya haka. Yanzu misali, irin tsoho idan kina son ya san lokaci ga yanda zai taɓa wayar ta faɗa masa lokaci. Ah, a hakan gaskiya kuma akansa musu ah, kwala sai kwala name haka. Idan an kira su zasuji sunan wanda ya kira su. To a hakan suma tsofaffin zasuji zamani na tafiya tare da su.

Eh to, a gaskiya ya danganta daga yanayi. Misali idan na yi tafiya, na gaji, kila na ɗan tsaya, kila ina jiran wani ko in tsaya in ɗan huta da a tsaye na kan ɗan sa hannuwa na cikin aljihu na ɗan riƙe rigata. Eh to wannan ai hali ne na kowa. Duk wani namiji wani lokaci in manyan kaya kake saye da su, in ƙananan kaya kake saya da su, za ka iya sa hannunka cikin wando. Hannuwan ka biyu ko wane ɗaya cikin aljihun wando ɗaya. Ka 'dan tysaya ka 'dan huta in kuma a manyan kaya kake, hannuwan ka na gefen hannu-- aljihun ka na gefen hannuwan ka biyu za ka iya sa duka hannuwan ka biyu ka ɗan ƙara tsayi ka ɗan gijirta ka kafin ka huta ko kuma wanda kake jira ya zo sai ku wuce.

A gaskiya iska mai kyau tana da muhimmanci sosai a rayuwar kowane mutum. Kowane mutum yana buƙatar ya shaƙe iska mai kyau. So ta dalilin haka ya sa nake shuke-shuke kala-kala a gidana domin na samu isasshen iska mai kyau. Yana da flawoyi kala-kala a gidana, nama masu tsayi da kuma guntaye domin su bani oxygen mai kyau wanda zan riƙa shaƙa mai kyau. Kuma hakan ya sa zai wuya na kamu da wata cuta ta mura ko wani, ko wani communicable disease saboda irin yanayin iskan da nake shaƙa a gidana yana warkar da du irin waɗannan abubuwa. A kowace rana nakan sami lokaci na zauna a waje domin na shaƙe iskan da flawoyi ke bani. Yana ƙara min lafiya sosai.

Eh to a gaskiya ni ra'ayina na nau na wa fanni a duk lokacin da na samu hutu. To a gaskiya duk wani aiki ajeshi nake yi. A wannan yinin babu abun da zan yi illah barci zan tayi zanyi ta barci, zanyi ta barci daga sallah in tashi in yi sallah zan ƙara komawa bacci. In lokacin sallah yayi in tashi in yi sallah sai daga cin abinci sai bacci, daga cin abinci sai bacci. Duk wani bashin barci daga jiya da ke damuna sai na ga na ji bana jin komai jikina ya dawo fresh. Sannan zan san na huta. A gaskiya duk irin duk lokacin da muka ɗan samu ɗan hutu na kwana guda ko biyu to a gaskiya ba in da nake zuwa ina gida, gida kawai zan tsaya in huta. Daga cin abinci sai barci sai ɗan motsa jiki baza a rasa ba.

A gaskiya a da buki yanda ake yin shi ada ya banbanta da yanda akeyi shi yanzu a da babu almubazzaranci, babu wasa da dukiya domin yin biki. Kuma iya gwargwado a lokacin daa da ana bamu labari irin yadda ake gudanar da bukukuwa, ko irin gayyato mutane a lokacin daa mawaƙa na gargajiya ake gayyatowa idan buki ko ma ba a gayyato su ba da an ce ana bikin gidan wane, to duk za ka, za su zo. Za su zo mafiya wan ma, eh, irin biki, bikin farko ko kuma aure to lokacin su kan, su ka fi zuwa. Amma yanzu dan abu kaɗan sai aje ayi party, kuma party in za a yishi barnar kuɗi ne za ayi, kuɗin ya dace ace anyi amfani domin taimaka wasu waenda basu da hali sai azo ana albazarantar da kuɗin ta hanyan da bai dace ba. A gaskiya biki a da ya fi sha'awa, ya fi sada zumunci fiye da biki a yanzu. Yanzu za ka ga wannan lokacin da muke ciki, yanzu mutum zai yi biki sai ya ce ba zai yi biki a garinsu ba, zai ɗauki biki ya kai shi can wani wuri. Sai, sai iya su wasu de ke iya halartar wannan bikin. 'Yan'uwa waɗanda basa da ƙarfin zuwa sai dai su ji labari. Kaga duk hakan yana kawo rabuwar, rabuwar zumunci. Amma biki a da a gidan, a gidan ka nan ake yin bikin ko a gidan ku nan ake yin shi. Inda asalin abin ya faru a nan za a yi shi. Ba wai saboda kana da ƙarfi ka iya ɗaukar jirgi ko kana da motoci za ka ɗauki mutane a je wani wata uwa duniya can a ce can za a yi biki. Kaga bai dace ba.